Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum. Eh, ya danganta da yanayin, eh, lokacin da za ka kulle ƙofa. Ƙofar wane irin ƙofa ke nan? Ƙofar gida ko kuma ƙofar me? Ina kulle ƙofa, eh, kamar akwai irin, kamar irin ƙofar gida haka ko kuma, eh, ƙofar ɗaki idan zan kwanta. Idan zan kwanta almost in kan kulle ƙofar ɗaki sabida, eh, gudun abin da zai shigo cikin ɗakin ko wata illa wata halitta, eh, ko kuma ɓarayi da sauran su haka. Amma yawanci in zan kwanta ina kulle ƙofa. Bana barin ƙofa a buɗe sabida ba ka san me zai ji shi ya dawo ba. Kuma kulle ƙofa yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mutum. Indai mutum ya san me yake, ba za ka bar ƙofarka a buɗe mutum ya shigo kanka illa taka ko kuma wani abu ya shigo kanka ba ka sani ba. So kulle ƙofa yana da matuƙar amfani. Ba mamo a irin garinmu ko kuma irin ƙasashenmu dole mutum ya kulle ƙofa ko don sabida ɓarayi.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Eh, yadda nake magance damuwa a aiki shine ya danganta wane irin aiki nake yi. Duk kamar irin aikina, ina aikin wuta ne, electrical work. So idan wani damuwa ya zo mun a aiki, so wani lokacin idan har damuwan ba zai tsai da ni a aikin da nake yi ba, so zan ci gaba da yi ina addu'o'i, "gara Allah ya sa damuwan ta kauce." Idan kuma na ga damuwan ya yi yawa ina aiki, nakan iya na daina aikin da nake yi, sai in zauna in natsu, in yi shuru, sai in samu ruwa in sha. Wani lokacin in kan iya in kwanta, in yi bacci. So idan wani damuwa ya zo mun a aiki, so wani lokacin idan har damuwan ba zai tsai da ni a aikin da nake yi ba, so zan ci gaba da yi ina addu'o'i, "Allah ya sa damuwan ta kauce." to sune hanyoyin da ake bi nake magance damuwa in kwanta in yi bacci ko kuma in nutsu sannan in neme ruwa mai dan sanyi haka sai in sha So in nayi haka wani lokaci damuwar yana kawar wa.

Wani irin fim ka ke son kallo? Eh, fim ɗin da nake son kallo na fi son kallon American films, sabida wani lokacin American films sun fi daɗi. Irin action films ko kuma action movies sun fi daɗin kallo. Ba ma irin a ce akwai stars ina da suke ciki wani lokacin kaman irin Rambo fim. Eh, ina so wani lokacin a ce star ɗin ya zamto Stallone shine star na fim ɗin, so ina son kallo wannan fim ɗin. Sai irin su fim kamar irin su Marlin da sauransu hakan nan. Na fi son irin waƴannan fina-finai. Action movies and action films su ne irin fim ɗin da nake son kallo. Fim da ake yin faɗace-faɗace hakan nan ko kuma ake waƴansu dabarbaru hakan nan wanda mutum zai koyi wani sabon ilimi a ciki. Ba wai fim ɗin da kawai zallan soyayya da sauransu mutum zai bi. Na fi son American fim gaskiya.

Yaya kake son zama? Eh, zaman ya dakanta wane irin zama ne. Toh, nafi son zama gaskiya a kan kujera ko a kan katifa ko a kan wani abu mai laushi. Toh, in zan zauna almost in na zauna a kan kujera nafi jin comfortable. Sabida zama a kan kujera yafi daɗi. Sa'annan kuma za ka ji relax, za ka ji bayan ka ya jingunnu da wani abu. Su bayan ka ba zai din ga ciwo ba idan kana zama ajingine kenan. Toh, amma in kana zama ba ajingine ba bayan ka zai ta ciwo. So shine yanda nake zama ko kuma abun da nake samu idan zan zauna kenan. Sabida wani lokacin in ka zauna a ƙasa za ka ji jikin ka yana ciwo. Amma in ka samu wani abun da za ka jingunu da shi to ba za ka ji wannan ciwon ba.

Yaya dangantakarku da maƙota take? Eh, dangantakarmu da maƙota yana da matuƙar kyau. Saboda muna zaune lafiya da maƙotanmu, babu faɗa ko wani hayaniya ko kuma jinjuna. Albamasa muna zaune zaman amana da mutuntawa. So babu wanda yake zagin juna. Hatta in ta kama wani lokacin ma zaka iya bawa maƙocinka, zaka fita anguwa ko zaka je cikin gari zaka iya basa jiran gidanka da kuma jiran yara. So dangantakarmu da maƙota gaskiya yana da matuƙar kyawu. Mu'amala ne ake yi da amana. Sa'annan kuma akwai fahimtar juna. So in dai kuka gina wannan tsakaninka da maƙocinka, sa'annan ba mai cin amana ba ne to dangantakarku zai yi kyawu. So shine dangantakarmu da maƙotanmu. Akwai alaƙa mai ƙarfi da kyawu.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, ina kunna Bluetooth amma ba kullum ba gaskiya. Sa'i da lokaci ne, sai lokacin da na ji zan iya kunnawa domin in saurari wani sauti ko saƙo, ko kuma in dan ji rediyo ko kuma idan zan ji kiɗa sosai injona wayata. Bluetooth abu ne mai mahimmanci. Wani lokacin akwai sound ɗin da ko kuma akwai, eh, muryar da dole sai a Bluetooth za ka ji ta saboda ta fito maka da kyau. Ka ji ka saurara kafin inji meyene ake faɗa. Ko idan waƙa hakan nan za ka ji in kana so ka ji waƙan da kyau da kiɗanta da komai, sai ka sa a Bluetooth saboda ka saurara. Bluetooth yana da matuƙar amfani wajen jin sauti mai inganci wanda dan ce shadi da lokaci ne nake sauraro gaskiya. Ba kullum nake sauraron Bluetooth ba. So shine yanda nake kunna Bluetooth ɗina amma ba kullum ba gaskiya.

Yaya kake jure wa zafi? Eh, ya danganta. Yanda nake jure wa zafi shine ina amfani da wani lokacin fanka idan na daddare ne. So zan yi amfani da fanka ko fankar sola ko kuma fankar wuta in kunna ta sosai inji iska. So in kuma ina wajen aiki ne, zan nemi mafifici sai in fifita kaina. Duk da dai inda muke ma mun riga mun saba da zafi. Gaskiya zafi bai cika damum mu ba sosai gaskiya. So in kuma ina wajen aiki ne, zan nemi mafifici sai in fifita kaina. Ko kuma mutum ya san yanda zai ko ka fita kaje kasha iska a waje. Shine yanda muke muke jure wa zafi. Duk da dai Najeriya dama waje ne mai humidity ko kuma waje ne mai ɗan zafi haka. Shi ba sanyi ba shi ba zafi ba. So ya zamanto mana jiki jure wa zafi. Zafi baya damun mu.